Eh, ina iya ɗaura ƙuli da kyau kuwa. Ya danganta kwarai wane lokacin ɗaurin tsumma ne wani lokacin lokacin na leda, imma dai ina iya ɗaurawa.